Ah, wato a gaskiya, ah, na fi son ba da kyautar wato ai nufin abun da ya shafi bangaren abinci sannan kuma da bangaren abun da ya shafi sutura. Sabida wannan abubuwa guda biyu da na faɗa suna da wata ainafin matuƙar muhimmanci, sosai da sosai, sannan suna taka rawar gani, a cikin rayuwar ɗan adam. Abin na farko, shine babu kamar abinci. To bayan an samu abinci, akwai buƙatar a saka sutura. To gaskiyax a duk faɗin rayuwata, ba abun da na fi, ah, na fi so, na fi ƙaunar na ga na kyautar, ko na ba da sadakar shi, irin wato abinci, da kuma sutura. Sabida a kullum, kullum ko da yaushe ina roƙon Allahu subhanahu ba ta'ala, da ya bani dama da iko, da arziƙin da, zan yi wa cigaba da yin wannan abubuwa. Sabida na ɗauke su da matuƙar muhimmanci sosai kuma ina ganin sun dace nai hakan,

Am, wato a gaskiya, ah, man da nake amfani da shi wato a yanayin idan kika ce mai, ai ce na fahimta shine man shafawa wanda ake shafawa a jiki bayan mutum ya yi wanka. To, wato a gaskiya man da nake son shafawa ko kuma na fi shafawa wanda a takarche dai nake amfani da shi ko da yaushe shine mai gurguwa. Akwai wani man shafawa wanda kalashi ta bambanta, kalashi ruwan ɗaurawa ce kalashi. So ita ce, shine man da nake, na fi so kuma na fi daura shafawa saboda gaskiya ina jin daɗinsa sosai kuma idan na shafa shi a fatata ina ganin fatata tana yin laushi sosai. Gaskiya ina son wannan man mai suna gurgu, mai gurguwa. Duk da yake dai na manta asalin sunan shi da sunan kamfanin amma dai kamfanin dai mai gurguwa ne suka yi shi. Zaki ga hoton, ah, wata biyar Allah miskini ya ko in ce gurguwa a jikin wato a ai nufin shi man.

Aaa, ni a gaskiya launin tawadan da nake amfani da shi shine launin baƙi, sai kuma launi na biyu launin blue. Gaskiya a cikin wannan launuka kuma nafi amfani wato ainafin da launin tawada baƙi wato ainifin baƙa ke nan. Sabida ta fi kwanta mun kuma sannan nafi ganin kyawunta a rubutu. Aaa, sannan kuma maganan ɗaya launin wanda na ce launin blue shi ma ina ganin kyansa sosai. Shi ya sa mana zaɓe shiyazu na biyu, aa, musamman a lokacin da shi kuma nake rubutu ƙayatacce gaskiya na kan yi amfani da shi sosai. Na jin daɗin amfani da su duka wannan kalolin. A ɓangaren tawada sune my favorite ko in ce sune rubutun da sune launin da na fi so a ciki.

Na fi son shayi ko kuma coffee to gaskiya dai, magana ta gaskiya, duba da wato ainafin ɓarayin da nake ko in ce yankin da nake, a mu mun ta'allaƙa ne akan shayi. Sabida haka gaskiya abunda na fi ƙauna shine shayi tsakanin shayi da coffee. Idan aka ce miye zaɓin ka zance shayi sabida alƙaryarmu shine muke yawan amfani da shi ba kamar coffee ba. Mafi yawa zaki ga coffee amfi amfani da shi ne a ƙasashen waje ko in ce ƙasashen turawa. Mu da muke nan ba kowa bane ma wani in kin tambaye shi ma menene coffee zai ce miki necafe ne. Bai ma san menene kofi ba. To kin ga gaskiya mafi a'ala abunda ni na fi so a ciki tsakanin shayi da coffee, na fi son shayi. Amma gaskiya ina marmari kuma sannan ina ƙaunar yau wata rana a ganni gani a ce gani ina shan wannan coffeen. Mai ma'ana nakan so na fita Allah ya bani damar da zan fita ƙasar waje domin in je inda ake shan coffee. Ni ma naje na kasa na tsare na bada 'yan silalla na in ce a bani coffee. Na buga order a kawo mun coffee. Masha Allah na gode sosai da wannan tambayar.

Eh gaskiya nikan bani da wato ainifin katin kasuwanci, saboda a ƙarƙashin wani nake nema a zaune har yanzu. Ban riga da na mallaki nawa kasuwancin ba, ba lan tana in je a mini katin kasuwanci. Kati ɗaya nake da shi, ƙunci kati biyu zuwa uku wanda nake da shi, katin zaɓe, katin zama ɗan ƙasa, sai kuma wata yanayin katin, katin makaranta. Wannan katikan su ne nake da su. Amma maganar katin kasuwa bani da shi gaskiya. Amma ina rokon Allah ya bani dama ya bani arzikin da zan mallaki nawa kasuwanci, saboda ni ma na je a min nawa katin kasuwa.

Eh tabbas wasu lokutan mu kan sa uniform a wurin aiki. Da yake uniform na mun gaskiya ya kasance uniform ne mai kyau. Kusan ba wai uniform ne irin na ƴan makaranta ba. Uniform ne wanda za ka wato ainfin ka saka kot ne wacce ake ce wa suit. To mafi yawan lokuta ma tun da kaya ne na kwalliya ko in ce na wanka tun daga gida na kan sa nawa kafin na wuce wajen aiki. Wasu lokutan kuma suna cikin jakata sai na je can na cire na saka kayan aikin. Amma dai mafi yawan lokuta na kan saka ne tun daga gida na tafi. Da yake akwai ranakun da muke saka kayan aikin akwai ran da kuma ranakun da ba mu amfani da su. Wato a gaskiya shi wannan saka uniform yana mun daɗi duba da cewa ba wai uuniform bane irin na ƴan makaranta primary school ko secondary school babu. Kawai dai kaya ne wanda dai ƙayatattu sosai kamar ma ba wai ma'aikaci ba.

Aaa, lokacin da ruwa yake zuwa, wane kalar ruwa? Ruwan sama kenan in dai magana ce da ki ke yi ta ruwan sama gaskiya mafi yawa nakan zauna zauna a wata ainifin bakin baranda ko kuma ƙofar ɗaki na ci gaba da addu'o'i ga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuma ina jin daɗin zuba ruwan nakan zira masa idanu naga sarauta Allah. Saboda mu a namu addini an bamu koyi da cewa idan ana ruwan sama ga addu'oin da mutum ya kamata a ce yana yi. Babu kawai za ka yi shiru bane ka zura masa idanu. Yauwa akwai addu'oin da za ka na yi sai ka ci gaba da yi a lokacin da ake yi ruwan sama. Sannan kana addu'an kuma wala Allah a lokacin kana jin daɗin sauƙar ruwan ni musamman ni idan ana ruwan nakan ji daɗin sauƙar su nakan zira idanuna ina kallon su sosai da sosai.

Kai suna Ludu Barudu. Wato a gaskiya adadin ruwan da nake sha kullum yana da yawa. Ah, musamman idan aka ce ana ɗan zafi zafi a rana, gaskiya nakan sha ruwa sosai da sosai. Duba da cewa lokutan musamman lokutan cin abinci, abincin safiya, abincin rana, abincin dare. Wadannan lokutan gaskiya nakan ci abinci nakan sha ruwa sosai musamman lokacin cin abincin rana da yake a lokacin akwai zafi a gari to idan kaci abinci dole akwai bukata ka sha ruwa sosai da sosai. To gaskiya ina shan ruwa sosai kuma ina ganin alfanunsu ina jin daɗinsu. Kuma ba wai don ina jin ishi ba wasu lokutan nakan ɗauki ruwa in sha saboda matuƙar muhimmancinsu a lafiyar jikin ɗan adam. Ah, munaji sosai likitoci suna bayani game da shan ruwa sosai iya da matuƙar amfani. Shi ya sa nake yin ƙoƙari akai a kai nake ɗirkar ruwa yadda ya kamata.

Eh, tabbas ina cin citta a cikin abinci. Ba wai ina nufin ita kan tagundaren cittan a saka ta a abinci na ɗauke ta na tauna na ci ba. A'a, idan ace abinci akwai citta a ciki, an saka ta a ciki gaskiya ina jin daɗin cin abincin sosai. Ba wai in haɗa da ita in dinga taunawa ina ci ba. Mafiya wani lokuta ma idan na gan ta a ciki na kan cire na maida ta gefe saboda karnin haɗa da ita in ci. Amma gaskiya ina jin daɗin ƙamshinta da kuma duk da yake dai ni ban san wani alfaninta da take yi a wato ainufin jikin ɗan adam ba. Amma dai gaskiya saka ta da ake a cikin abinci ni ina jin daɗinsa saboda ina jin yanayin tastin ɗin abincin yana canzawa yadda yake buƙatar sa. Duk da yake ban san menene amfaninta ba ko kuma rashin amfaninta.

Eh, tabbas muna da wifi a gida. Akwai wata wifi da ake ce mata, ah, Starlink. Eh, Starlink. Ita muke da ita a gida. Duk da yake cewa yanzu ko, ah, ta ɗan samu matsala ne ko ya ne ko recharging ɗin ne ya ƙare nata, gaskiya ban sani ba. Amma dai naga an cire ta an ajiye ta. Amma gaskiya lokacin da muna amfani da ita, ina jin matuƙar daɗin amfani da ita sosai. Ba ni da matsala game da network ko tangarɗa ko kaɗan. Ga daɗi ga gudu ko me dai zai tafi yadda ya kamata, gaskiya Starlink ta yi.

Kuna yin wuta da itace? Sosai, sosai. Muna yin aiki da itace kuma muna yin wuta da shi. A'a, yadda na fahimta idan aka kawo itace, mu kan yi girki da su. To idan itacen sun ƙone sukan koma gawayi. To wannan shi ma gawayen mu kan saka mashi ruwa. A wannan wutar ta mutu. In ta mutu gawayen sai ya wato ainafin shi ma ya bushe kuma ya dawo shi ma a sake kunna shi a yi amfani da shi a cikin ayyukan da ake yi na yau da kullum wanda ake yi ɓangaren girki. Gaskiya itace su ma suna fiye da amfani sosai. Duk da yake cewa, a kawo su da ake yi cikin gari wata matsala ce babba wacce take sa a je a yanke wato ainafin bishiyoyi da suke kare hamada shigowa cikin gari. To muddin aka je aka dinga sare su to gaskiya hamada za ta ringa wato ainafin takurawa gari za ta ringa shigowa cikin gari ɗari bisa ɗari saboda an ba ta ƙofa. Saboda su wannan bishiyoyin suna ba ta gara amfani sosai wajen tace iska da kuma kare yanayi na hamada.

Eh, sosai ma. Ai musamman bana mantawa lokacin da ina makaranta, har sunan wani malamin mu aka saka mini. Sunan wani lecturer mu sabida ina wato ainafin ba mutane dariya da irin yadda malamin yake. Qato ainifin koyar da karatu ko kuma yanayin tafiyar shi ko kuma yanayin yadda yake riƙe takardunsa a lokacin da yake koyarwa. Gaskiya ina ba mutane dariya sosai na nakan ba su nishaɗi. Nakan je na hau kan stage dai-dai kusa da allo, na yi tsayuwa irin yadda malamin yake tsayuwa bayan ya gama lecture ya fita. Naje na ringa abubuwa na na shirme ina ba abokan karatu dariya da nishaɗi. A kan mutane, ko ince abokan karatu na suka fara ƙira na da sunanshi. Ana ce masa Sa Leo, ni ma aka fara ƙira na da Leo, Chief Leo, Chief Leo. Gaskiya bana manta wa sosai game da wannan barkwanci da muka yi. Sannan kuma ko yanzu idan ta kama nakan yi barkwanci sabida na ba na kusa da ni nishaɗi. Sabida ni a gaskiya a rayuwa na tsani wato inafin mutum ya shiga damuwa sabida ni. Sam bana buƙatan ka kasance cikin damuwa sabida ni. Inde muna tare da kai ina so to idan mun rabu ka i marmarin sake haɗuwa da ni sabida jin daɗin zama da ka yi da ni. Wannan shi ne al'ada ta kuma wannan shi ne abin da nake so na tsayu a kai. Ina roƙon Allah Allah ya taimake ni ya hana ni ɓatawa kowa. Ko zaluntar wani.